Tambaya ake yi akan bokitai da muke amfani da shi a gidajen mu. A bisa ga tambayan bokitai, bokitai suna da muhimmancin amfani a cikin gidaje da dama. Muna da bokitai guda takwas a cikin gidajen mu da muke amfani da su na yau da kullum domin inganta rayuwa.

Tambaya ake yi ko ina shan ruwa masu sanyi. Ruwa masu sanyi kuwa ruwa ne masu inganta rayuwa da kuma jin daɗin rayuwa. Lallai kuwa ina shan ruwa masu sanyi sosai da sosai. Ruwa masu sanyi suna taimaka mini domin jin daɗin rayuwana a kowane lokaci.

Tambaya ake yi akan ko shin takalma nawa ni ke da su? Eh, akan takalma, takalma ne abu ne masu inganci a rayuwa wanda ɗan adam yana bukatansu. Akalla inada takalma sun kai goma sha biyu wanda nake amfani da su ta yau da kullum domin inganta rayuwa.

Tambayan ko shin kujeru-kujeru na suna da daɗi? Lallai kujeru na suna nan da daɗi kuma kujeru abu ne wanda kowane maluƙii ɗan adam yana so ya same su a gidajensa. Lallai kujeru na suna nan da kyau da daɗi.

Tambayan da ake yi, yaya dangantakarku da abokin aikinku? Lallai akwai muhimmin dangantaka tsakanina da abokin aikina, saboda abokin aikina yana da matukar ƙwazo, yana da kuma ƙoƙarin a wurin aiki. Abokin aikina aminina ne.

A kullum kam ina duba kalanda. Ina duba kalanda domin in san ayyukan da na tsara a kowane rana, saboda a kowane rana ina da ayyukan da na tsara ma kaina. Saboda ita kalanda kuma tana da muhimmin amfani ga ɗan adam a fan-a fannin aikinsa da kuma ruɓannin rayuwarsa.

Tambaya ake ko shin nafi son zama a kujera ko a tabarma. Ni kuwa nafi son zama a kujera na zamani. Domin kujerun zamani suna da daɗin zama da kuma daɗin mu'amala na yau da kullun, ko a wurin aiki ko a gidajenmu sai a kujeru ina son zama a kujeru.

Tambaya shine wane irin aiki nike yi kullum? Lallai ina da ayyuka da dama da nike yi. Inna tashi da safe nayi ibada, nakan je in duba dabbobi da nike kiwo bisa ga al’ada da na saba da shi, kiwon kaji da sauransu.

Tambaya ne shin kana shan madara? Lallai ina shan madara. Ita madara tana gina jiki kuma tana da amfani ga ɗan adam. A kullum da yaushe ina shan madara. Ita madara tana da amfani ga ɗan adam. Kullun nakan sha madara. A kowane lokaci nakan sha madara.

Tambaya akan shirin da nake yi a ƙarshen wannan mako. Lallai ina shirin yin tafiya domin sada zumunci ga ƴan uwan mahaifiyata. Lallai a ƙarshen wannan watan zan sada wannan zumunci domin sada zumunci kyakyawan abu ne kuma yana da muhimmin lada a ko da yaushe.

Tambaya ake ko shin kana zuwa gidan kallon fim? A'a, ba na zuwa gidan kallon fim. Ina kallo na ne a cikin gidana tare da iyalai na. A kowane lokaci, ni kan kunna talabijin dina a cikin gidana ina kallo. Ba na zuwa gidan kallon fim.

Tambaya ake ko shin a wane wata aka haife ku? Lallai ne an haife ni ne a watan goma sha ɗaya aka haife ni a cikin wata mai tadan albarka mai karan amfani. Watan goma sha ɗaya ne watan da aka haife ni kuma ina matuƙan son watan.

Tambaya ake shan wane irin nama ne ka fi so? Lallai ina son naman kaji matuƙa. Ina bala'in son naman kaji sosai da sosai domin a bincike an ce naman kaji yana da mahimmancin inganci a cikin dan Adam. Ni kuwa kullum nakan so in ci naman kaji.

Tambaya ake shin mene ne ke sa ni dariya? To wato gaskiya ina jin daɗi idan na tuna cewan Allah Subahanahu wa Ta'ala ya yi ni a musulmi. Nakan ji daɗi, ni jifarin ciki na kuma ji daɗi, yin dariya. Sannan abu na biyu da ke sa ni dariya shine idan na tuna cewa Manzon Allah, shiyayyen halitta yana son mu kuma muma muna son sa.

Tambaya ake ko wanne irin apps kake amfani dasu da yawa? Lallai ina amfani da apps masu yawa wanda suka ƙunshi apps na banki, na, na, na shaƙatawa, na ilimi da sauransu. Applications suna nan da dama da nake amfani dasu a waya.

Tambaya shine yaya kuke ta aiki tare da ƙungiya? Lallai muna da ƙungiya da dama wanda muke ta aiki tare da su, kama da ƙungiyar matasa da muke ta aiki tare da su sannan kuma ƙungiya na manoma. Ƙungiya ta matasa domin kawo ci gaban matasa da al'umma gaba ɗaya. Ƙungiya kuma ta manoma shine yanda za a bunkasa da noma da sauran kuma abinci da za a yi amfani da shi gaba ɗaya a duniya.

Sau nawa ne kake goge hakorinka? Lallai ina goge haƙora na sau biyu a rana, saboda ita haƙori tana da muhimmancin amfani ga ɗan adam. Muna amfani da haƙora mu ne muna tattauna abinci da wasu abubuwa makamancin haka. A kullum haƙora ana amfani da su ne wurin tattauna abinci. Nakan goge hakorina da safe da kuma da dare idan na tashi kwanciya.

Ya shin wai yaya wurin aikina yake? Lallai wurin aikina wuri ne wanda ake aikin gine-gine. Wuri ne na wuri kaman kwangila, to ana gine-gine da sauransu. Wuri ne wanda za ka samu leburori masu aiki da kuma injiniyoyi da dama. Wuri ne wanda za ka samu ma'aikata da dama ana kai kawowa dauki kaya nan kai shi can.

Shin yaya kake haduwa da abokin ciniki? Lallai ina haɗuwa da abokin ciniki na ta hanya da dama. Wani lokaci nakan yi haɗu da shi a yanar gizo inda mukan yi magana ta waya. Wani lokaci mukan haɗu ido da ido mu yi ciniki ta kasuwanci a yi ta kowa ya kwashe, na gane shi ma ya gane.

Shin wai ko sau nawa kake share kura? Lallai ina share kura kullum a rana. A wani lokacin nakan share kura da safe, na share kura da yamma kafin na kwanta. Yanayin lokaci yakan danganta yanda za a share shi. Saboda yanzu ana lokacin kura ana share shi da safe da kuma da yamma.

Lallai a yayin yanka albasa lallai ina kuka domin albasa yakan shiga ido na. Yanayin da albasa yake yana da zafi kuma yana matuƙan shiga ido, shi yakan sa a ga lokacin da nake yanka albasa ina fidda hawaye, gaskiya a matuka ina kuka idan ina yanka albasa.

Lallai nakan raba ayyuka ga wasu, danganta da aikin da nake yi. Aikin yau kai kawo na leburori na ko yau da kullum. Nakan raba ayyuka ga mutane su samu su ma su yi, amma aikin na leburanci a yau da kullum, lallai nakan raba ayyuka ga mutane.

Lallai shi kammala aiki cikin lokaci sai an haɗa da ƙwazo. Lallai na kan kammala aiki ne cikin ƙwazo da kuma cikin lokaci in na sa niyya. In ka sa niyya cikin aiki ka sa ƙwazo kuma a lokaci sai ka ga ka sa lokacin da kake so ka gama da aiki sai ka yi shi a lokacin da ya kamata.

Nakan lulluɓe bargo a yayin da lokacin sanyi yake ko cikin dare. Domin lulluɓe bargu yana sani jin zafi zafi a yayin da nake jin sanyi a cikin rayuwa. Idan na kwanta kuma lokacin sanyi nakan lulluɓe bargo domin in ji daɗin rayuwana, in ji daɗin kuma bacci.

Tabbas muna dafa abinci da itace a nan karkara inda muke, an fi dafa abinci da itace domin shi aka fi samu a kusa. Abincin da ake dafawa da kayan zamani, ba lallai ba ne ake samun shi a nan kusa. Tabbas muna dafa abinci da itace.

Shin tambaya wai yaya kake son dafa ƙwai? Lallai ina son dafa ƙwai. Shi ƙwai kuma abu ne wanda kusan kowa ke son cin shi. Ni dai ina son dafa ƙwai da ice saboda abin da muke samu kenan a karkara mu, muyi dafewa da shi.

Tambaya aka yi wai me kake jin tsoro? Lallai nakan ji tsoron abubuwa da dama amma abin da na fi ma jima tsoro shi ne abin da ba ka san shi ba da kuma ba ka san yaya gobe zai kama ba kuma ba ka san ina za ka mutu ba. Shi ne na fi jin tsoro mutuwa, na fi jin tsoron mutuwa.

A ko da yaushe nakan share ƙura amma a kullum nakan share ƙuran ɗaki ko na gida sau biyu saboda lokacin ƙura an fi samun ƙura sosai to a lokacin nakan share shi da safe in share da yamma. Na share ƙuran gida sau biyu akalla a rana ɗaya.

Hakikanin gaskiya ina hutawa ne a ranar Lahadi. Ranar Lahadi da Sati shine ranar da nake hutawa a wurin aiki. Ranar Sati da Lahadi ya zamanto rana ne wanda mutane da dama suke hutu. A ranan babu aiki, a ranan kuma nake hutu. Inna yi aiki daga Litinin zuwa Juma'a.

Yashin wai yaya kake kare kanka da sauro? Lalai sauro abu ne wanda kowa yake tsoronsa kuma kowa yana tsoron cizon sauro. A yanda nake kare kaina a kullum nakan shiga gidan sauro ne in kwanta a ciki. Saboda gidan sauro shi yana da muhimmanci da kuma inganci a yanda zaka kare kanka daga zazzabin cizon sauro. Toh a kowane lokaci mukan shiga cikin gidan sauro ne idan zan kwanta tun daga dare har wayewan gari zan kwanta gidan sauro.

A zalika gaskiya shagon da nafi zuwa shine shagon caji. Kuma a shagon caji na kan kai wayana ne in yi caji da su kuma power bank dan rashin wutan da akan samu a ko da yaushe. To amma akwai matsaloli da dama. Idan ka kai caji ba lallai ba ne ka same shi ya cika ko kuma ka tarar da ba cajan da ka kai a saka maka ba shi ake saka maka. Sau da dama kakan kai abubuwan ka kana tunanin ya cika kuma bai cika ba. Sau da dama kuma kakan ɗauko ka ga akasarin abinda kake tunani. To ita shagon caji shago ne wanda mutane da dama suke kawowa. Sukan kawo na'urorinsu domin su yi caji kamar da laptop da su waya haka da kuma rechargeable fan da sauransu. To abinda ke ciki shine da torchlight da sauran abubuwa na amfani da shi yau da kullum. To shagon caji, a karin gaskiya wurin ne aka fi ganina a kullum sabida shagon caji yana taimako matuƙa.

A zahirin gaskiya hayaniya ba shi da daɗi. Don kan idan kana wuri kakan so ka ga wuri ba tare da hayaniya ba. Amma idan hayaniya ta yi yawa wuri zahirin gaskiya hayaniya ba ta da daɗi. Amma akwai hayaniyan da ake yi domin a samu zaman lafiya. Amma hayaniya dai ba a jin daɗin ta kuma kowa yana so ya zauna a inda zai ji daɗin ba tare da ya samu hayaniya ya mamaye shi ba. Ita hayaniya ana jin ta ne a yayin da wuri ya zamanto wuri ne wanda kowa yana nan hankalin shi a tashe. Mu kuma hayaniya ba abin da muke so ba ne.

Hakikanin gaskiya abu mahimmanci a kasuwanci shine jari. Idan kana da jari kasuwancinka za ta inganta. Idan kana da jari za ka iya buƙasan kasuwancinka bila adadi. To gaskiya kasuwanci yana son ace kana da abubuwan da za su taimake ka da shi. Kuma menene za su taimake ka a kasuwanci? To lallai fa sai in kana da abin da zai sa ka siyo, ka saya, ka sayar duk shine kasuwanci. Kuma abubuwan da suke sa kasuwanci ya inganta shine idan ka samu abun sayarwa na gari wanda mutane suke so a ko da yaushe. Kasuwanci yana son abu ne wanda a saya, a sayar kuma ya zanto abu ne wanda mutane suke amfana da shi yau da kullum. Ya zamto abu ne wanda mutane suke jin dadin sa. Mutane suna son abu ne wanda ya zamanto mafi kyau da kuma inganci. To idan ka tashi kasuwanci dole ne sai ka duba waɗannan muhimman abubuwan da mutane suke so a ko da yaushe.

Lallai harkar jagoran mutane yana da muhimmanci a cikin rayuwa. Yanda nake jagoran mutane shine nakan tafiyar da al'amura na a bisa ka'ida. Idan mutum ya zo da al'amuran shi, zamu zauna mu duba, mu tantance, mu san yanda za a yi da rayuwan shi. Idan mutum yana da matsala dole za a duba, a duba matsalan shi, a duba a ga me ke damun shi. Al'amari da mutane yana da matuƙar wahala amma idan aka yi haƙuri, komi mai wucewa ne sai a zauna a gane a fahimci juna. Al'amarin mutane kaman yanda na faɗa a can baya al'amari ne wanda yake da matuƙar wahala, yana da matuƙar wuya amma kuma idan ka gane sai ka ga al'amarin kuma ya zo da sauƙi. To a kowane lokaci mukan gaya ma mutane cewan a rayuwa komi haƙuri ya gaji haka. Saboda haka nan al'amuran mutane da kuma jagora kuma ya zama aiki ne babba. Kai da kake mai jagora dole sai kayi haƙuri da mutane kuma masu wanda ake jagoranta su ma sai sunyi haƙuri da mutane. To haka harkan rayuwa take. To jagoran mutane haka nake yi. Ina jagoran mutane ne da haƙuri da kuma bin su a hankali.

Tambaya ake yi shin ina iya ɗinka tufafi? To lallai ɗinka tufafi kuwa abu ne wanda ina iya yi. Ina iya ɗinka tufafi da hannuna da allura da zare kuma ina iya ɗinka tufafi da mashina na zamani wanda ake ɗinki dasu wato tuka-tuka. Ɗinkin tufafi dai yana da amfani saboda yau da kullum abin da muke sawa ne. Ina iya ɗinka tufafi, ina iya ɗinka abubuwa dai wanda ake ɗunke-ɗunke dashi wanda ya shafi na yau da kullum. Ina iya ɗinka tufafin da nake sawa da kuma wanda ake ba mutane suma su sa.

Tambaya ake shin wane fina-finai ko kuma fim nake son kallo. Cikin fim ɗin da nake son kallo shi ne fim ɗin Hausa. Fina-finai na Hausa da ake yi na yanzu yana matukar bani nishaɗi yana kuma bani jin daɗi. In ka duba akwai fina-finai na Hausa na Kannywood da ake yi na su dan iboro da sauransu, na su Ali Nuhu da sauransu. Gaskiya fina-finan Hausa suna matukar bana daɗi. In muka duba akwai tsalle ɗaya, akwai fina-finai da dama da ake yi. To fina-finan Hausa gaskiya suna cikin fina-finai wanda nake so na kalla. Cikin fina-finan na Hausa da ake yi akwai fina-finai da aka komari na yanzu, na Indiya da ake komawa ana sarrafa shi ko kuma ana fassara shi da ku Hausa wanda ya sa yanzu mutane suka koma kallon waɗannan fina-finai na ƙasashe da dama. Kaga fina-finai na Hausa yanzu ya inganta kuma yana sa mutane nishaɗi. Fina-finai na Hausafa fina-finai ne masu ilmantarwa da kuma faɗakarwa, kama da faɗakarwa ta addini, addinin Musulunci da kuma addinin Kirista. Faɗakarwa ta addini da sauransu, wayarda yara da kuma ma'amala ta yau da kullum. Fina-finai na Hausafa yana nuna ma mutane zamantakewa a gidajensu da kuma yadda za su tafi ƙaƙar da rayuwarsu, yadda za su yi ma'amala da mutane da kuma su ji tsoron Allah su san menene makomarsu gobe.

A ko da yaushe ina zuwa kasuwa, sai dai cikin ranaku akwai rana ɗaya shine ranar Asabar. Ranan da kasuwa take ci babban kasuwa, nakan je kasuwa ne ranar Asabar saboda saya da sayarwa da nikeyi. A ranar Asabar kuwa, ana kawo abubuwa a kasuwa da dama, kama da kaji, akuyoyi, nama da sauran abubuwan da ake kawowa. Ana kawo akuyoyi, ana kawo doya da masara da kuma hatsi da dama. Saya, mu sayar da sauran mutane su shigo kasuwa su sayar. Kama ga inda ka yi ciniki, aka sayar, kuma ka sayar. Kai kuma ka saya, kuma ka sayar ma wani. To lallai fa a kowanne ranan Asabar nakan je kasuwa inyi saya da sayarwa. Saya da sayarwa fa a cikin kasuwanci yana da kyau. Ranan Asabar shine nike zuwa kasuwa in sayi kayayyaki, mu kawo hatsi daga ƙauyuka, muma mu saya mu shigo da shi birni inda zamu ƙara sayarwa. Ranar kasuwanni suna nan da dama ya danganta daga inda kake, amma ranar kasuwar namu nan dake ci babban kasuwa shine ranar Asabar.

Wallahi ina cin salat. Ita salat tana da ganye ne mai inganci, mai kuma amfani a rayuwa. A nan arewacin Najeriya kuwa ana yin amfani da salat ne a wurare da dama. Za ka ga in aka dafa shinkafa ana amfani da salat, idan akayi ƙwai da ƙwai ko awara ana amfani da salat. Idan aka tashi sarrafa abinci masu inganci, shinkafa da wake da sauransu ana amfani da salat. Kai kama ma za ka ga mutane suna yanka salat shi kaɗai, a haɗa shi, a yi kwaɗo wanda za a ji daɗanci. Shi ba salat ba ganye ne wanda yake da muhimmanci da kuma muhimmanci sosai a rayuwa. Yana da amfani da kuma mutane da dama suke son cin shi. Ni kuwa ina son cin salat. A ko da yaushe na kan so siyo salat in ci domin in inganta jikina da kuma rayuwa. Shi salat fa a ko da yaushe za ka ga mutane fa su na siyo shi da kasuwanni daban daban. Kama da yadda ake nome shi, sarrafa shi, a tabbata da kuma an inganta shi. Shi salat za ka ga ganye ne mai kyau. An zo an sarrafa shi, an ajiye shi domin mutane su samu su yi amfani da shi. A ko da yaushe na shiga kasuwa naga salat, na kan siyo salat domin in ci marayuwa na.

Hakika nan gaskiya rubutuna yana da matukar kyau. Ina rubutu a littafi da allo mai kyau. Idan nayi rubutu tamkar rubuta na yana fitowa tsaf tsaf akan abun rubutu Nakan samu littafi ne mai kyau da alƙalami mai inganci domin in samu in yi rubutu ya fito. Zahirin gaskiya idan ka yi rubutu mai kyau mutane suna jin daɗin karantawa da kuma ganewa da wuri. Idan ka yi rubutu marasa kyau mutane basa ganewa. Zahirin gaskiya rubutuna yana da kyau kuma ina iya rubutu wanda kowa zai iya karanta. Wato bangare akan ka rubutu. Abin da nake so mutane su gane shine idan ka yi rubutu mai kyau wanda kowa zai iya karantawa to lallai ko'ina kan kana iya yin aiki. To lallai rubutuna yana da kyau kuma kowa zai iya karatu akan rubutun nawa.

A zahirin gaskiya ina shan ruwa mai sanyi domin ruwa mai sanyi yana taimakawa wurin kwantar da hankali idan akwai zafi. Wato lokacin zafi mutane sukan bukaci son ruwan sanyi ne domin in zafi ya masu yawa, to shi ruwan sanyi yakan kwantar da wannan zafin. To lallai ina shan ruwa masu sanyi sosai. In ka duba a lokacin da akwai sanyi mutane basa cika son ruwan sanyi sosai. Ruwan sanyi ne, shi dai ruwan sanyi mutane suna sonsa ne a lokacin da zafi ya dame su. Lokacin da ake sanyi ko kaka zaka ga mutane basu damu da ruwan sanyi ba. Amma yanzu lokacin da akwai zafi sai ka ga mutane sun buƙaci ruwan sanyi. Hatta mutane sukan nemi ƙanƙara sai su sanya shi cikin ruwa domin su samu sanyin ruwan su sha. Ruwan sanyi yana da muhimmanci a jikin mutum amma kashi yi yawa. Idan yayi yawa yana kan illata mutum. Amma ina son ruwan sanyi sosai sosai.

Yadda nike koyan sabon fasaha, fasaha dai abu ne wanda yake fitowa yau da kullum. Wato yadda nike koyan sabon fasaha nakan shiga cikin yanar gizo ne, muga inda abubuwa suke tafiya yau da kullum. Zakaga akwai wayanda suke koyarwa a YouTube da sauran wurare da dama. Hata TikTok da sauran wurare mutane sukan koyar da sababbin fasaha. Can muke zuwa mu koyi sababbin fasaha sannan kuma mu haɗa da na al'adunmu na gargajiya. Idan muka duba lokacin da ake yin al'adu na gargajiya akwai mutane da dama wanda suke kawo fasahohinsu na da na zamani. Amma yanzu zamani ya kama akwai inda ake zuwa koyan fasahohi a cikin yanar gizo ba tare da an wahala ba. Shi koyan ilimi ta fasaha yana taimakawa ne ga al'umma da kuma yanayin zama. Idan muka duba noma ta canza a yau saboda ilimin fasaha da ake samu ne shi yasa noma ta inganta. Idan muka koma ta ɓangaren ilimi, ilimi ya inganta kuma yayi nisa a fatan duniya saboda me? Ilimin fasaha shine ake yi bincike aka duba aka ga yaya za'a samu saukin al'amari. Idan muka duba ta ɓangaren lantarki abubuwa sun zo da sauki kuma da dama.

Tabbaya ake yin shu wani biki na fi so? Lallai akwai bukukuwa da dama da ɗan adam yakan fuskanta a rayuwa amma akwai bikin da na fi so sosai shine bikin Sallah. Shi bikin Sallah yana kawo kusancin al'umma. Abin da ya sa nake son bikin Sallah saboda a bikin Sallah ne ake zuwa ziyartar mutane da ƴan uwa da abokan arziki. Idan muka duba a nan Arewacin Najeriya, bukukuwa na Sallah za ka ga mutane sun tashi daga garuruwa sun bar garinsu sun je wani gari wurin ziyartar mutanen da suka daɗe ba su je wurinsu ba. Lokacin ne ake sa dawa da juna, a ga juna, a gaisa wayanda suka daɗe ba suka juna ba. To a bikin Sallah ne za ka ga mutane sun dawo gida, an zo an yi yanke-yanke bayan lokacin azumin Ramadana sai ka ga an dawo kuma an ga juna. Shi lokacin bikin Sallah kuma yana ƙara dangon soyayya tsakanin mutane. Sai ka ga an dafa abinci daga gidaje an kai daga wani gida zuwa wani gida. Sai ka ga sarakuna da malamai da abokan arziki an yi gagarumin taro inda za a fahimtar da mutane yadda ake soyayya, inda za a so juna, ai kuma ci gaba da harka. To wannan bikin Sallah da kake gani, bikin Sallah yana da muhimmanci da rayuwana. Ina bala'in son bikin Sallah.

Haƙiƙanin gaskiya gidanmu yana cikin ƙasan da yake cikin gidanmu shine laka. Laka dai an fi sani shi da jan ƙasa wanda mutane can tun Bali adadin mutane da da suka yi gine gine da shi. Mu dai gidanmu da ginin gidanmu da jikin laka yake. Shi ne jan ƙasa. Har wa yau abin da muke amfani da shi ke nan kuma akwai wasu garuruwa da ƙauyuka da za ka ga har yau abin da suke amfani da shi ke nan. Idan muka duba za mu ga cewan ko can da gidajen laka aka fi amfani da su. Mu dai gidajen laka muke ciki kuma za a gan shi jaja-ja-ja wani bi ma ba sai an yaba mashi wani siminti ba. Gidan lakan da muke amfani da shi kenan.

Kuɗin wutan lantarki da muke biya a kowane wata, dubu goma muke biya wutan lantarki a kowane wata. Wutan lantarki dai ya daɗe ana biyan sa. Kuma kuɗin da muke biya muna biya ma kamfanunuka masu ba mu wuta, domin idan wuta ya samu matsala ko wani abu haka su ake kira su yi gyara. Wutan da muke biya kuɗin wuta dubu goma. Biyan kuɗin wuta ya danganta daga gidaje. Gidajen gidanmu ya danganta da wani gida. Wani gida ana iya samu su biya dubu biyar. Wani gida za a biya samu su samu dubu goma inda muke biya. Wani gidan kuma za su iya kai wa dubu talatin har fiye da haka. Ko kuma za a iya samu akasarin haka a samu kasada a in da muke biya. Ba za a rasa gidajen da suke biyan dubu biyu, dubu uku ba. Amma mu dai dubu goma muke biya a kowane wata. Ko wane wata dai kuɗin da muke kai ma kamfanin da suke ba mu wuta ke nan dubu goma a kowane wata.

To mai da nake amfani da shi shine man zamani. Idan muka duba man da ake amfani da shi da ba shi ake amfani da shi yanzu ba. To lallai kan man da nake amfani da shi man zamani ne nake amfani da shi. Saboda man zamani yana tare da sinadarai wanda aka inganta. Ana iya inganta su ne daga kamfanuka da dama wanda suke yin man, man da muke amfani da shi. Safararre ne daga zam-- daga kamfani wanda an sa mashi a cikin horarruka aka ɗura aka gyara aka sarrafa shi domin kawo kasuwa. Ni kuwa na zai zagi abin da ya yi masa. Ni man da nake shafawa man zamani ne ya ƙunshi irin wanda ka ke so. Ni dai man zamani ne wanda nake shafawa kuma yana taimaka min a yau da kullum.

Gashi na, yanda nake kula da gashin kai na, gashi sukan mu mukan kula da su ne a kowane bayan sati biyu. Ko wane bayan sati biyu muka je mu yenyenke gasusukai kai domin mutum ya dawo abin kallo. Domin me? Idan ka bar kasu su kanka suka yi wata ɗaya, biyu a jikinka baka gyara ba sai ka dawo tamkar wani dodo, wani abun da ba ka da kyan gani. To ni a kowane sati biyu dai nakan je in gyara jikina, in inganta da gadon gashina. Haka ne kusan kullum nakan yi tashe shi, in gya gyara shi amma yanke shi kowane sati biyu.

Tabbas ina cin tafarnuwa. Ita tafarnuwa tana da matuƙar amfani a jikin ɗan adam. Tafarnuwa mukan saka shi a abinci, a gyara shi, a ci abinci da shi, shi kuma tafarnuwa ana iya niƙa shi, a gyara domin a safa, safara shi a ɓangaren magani. Shi tafarnuwa yana da matuƙar amfani a jikin ɗan adam. Magani ne sosai wanda yake gina jiki, yake gyara jiki. A yanda waƴansu suka kawo labarin tafarnuwa sun ce tafarnuwa yana taimakawa wurin magance sanyin da yadami ɗan adam. To kun ga kuwa muna shan tafarnuwa, nmu gyara shi a cikin abinci domin ya ƙara ingancin lafiyarmu a koda yaushe. Shi tafarnuwa, muna shawarta wa mutane su dinga cin shi sosai domin ni bana wasa da tafarnuwa sabida ingancin shi da aka faɗi.

Lallai wurin aikin mu yana da inganci. Wurin aikin mu yana nan a tsare ne. Daki-daki daga kan maigidan mu har mai bin maigidan mu da mai bin maigidan mu. Daga nan akwai masu supervisor na aiki, akwai masu zuwa su yi aiki. Yanda aiki yake kai kawo ana fara aiki da safe ne. To ana fara aiki da safe har zuwa da yamma. Akwai wayanda suke zuwa su duba yanda aiki yake. Sannan kuma akwai wayanda suke zuwa su tabbatar da cewa aiki ya inganta yanda ake so. Lallai wurin aikinmu yana da tsari, yana da kuma masu bin aiki su tabbata da cewan dokokin aiki ana amfani da su. Ana aiki ne daki-daki yanda ya kamata. Domin me? Idan aka bi aiki daki-daki ba za a samu matsala ba kuma a karshe za a yi aiki yanda kamfani take so ai mata aiki.

Lallai na fi so in ga na yi zama. Don zama ya fi mun tsayuwa. A yayinda na daɗe a tsaye gaskiya zan ji na gaji matukar ko kuma tamkarar inji na zauna. Shi zama abu ne wanda aka fi zaunawa bisa ga tsayuwa. Idan ba aiki ta kama ba ba lalle ba ne ka sami mutum yana a tsaye. Duk wadda ka ga ya tsaya tsaye to abu ya tsai dashi kuma zai yi aiki. Amma da aka sari wasu zasu so su tsaya tsaye zuwa gajeren lokaci. Amma ni na fi so in zauna domin aikin da nike yi a zaune nike. Sai in zauna in yi aikina bila adadi. To amma in ina tsaye yanayin aikina bazan iya yin shi ba. To aikina a zaune nike yin shi a ko da yaushe a ko wani lokaci a zaune nike yau da kullum.

Ina yawan duba saƙonni a wurin aiki domin in ban duba saƙonni ba ba zan san waɗanda suka turo masu saƙonnin ai masu aiki ba. Yanayin aikina ya zaman mini dole in duba saƙonni saboda saƙonnin da ake turo wa na aiki ne. A ko da yaushe nakan duba saƙonni aƙalla a kowane minti talatin. Kowane minti talatin ko da na aje wayan zan koma in je in duba idan akwai sabon saƙonni sai in duba Wai shin wayanda muke ma aiki ne ko ko wasu suka kawo sabon aikin da za a yi musu. Idan wayanda suka kawo sabon aiki ne sai mu kira su mu fahimtar da su mu yi musu bayanin yadda aikinsu ke. Amma idan wayanda su suke kira ko ko sun riga sun ba mu aiki sai mu duba saƙonnin mu ga shin suna son canji bisa ga abin da muka suka ba mu ko kuwa a'a basa son canji suna son ƙari ne ga abin da suka ba mu.

Lallai ina sanya kayana a yanan gizo, wato ita yanan gizo wuri ce kaman mahaja na tallata kayayyaki. Ina sanya su a kan yanan gizo domin in samu wayenda za su zo ayi kasuwanci tare. A kasari wani lokaci mutanen da mukan samu muyi musu aiki, a ta yanan gizo ne suke ganin kayayyakin mu sai su kira su bamu, suce muyi musu aiki. To lallai muna sanya kaya a yanar gizo. Ita yanar gizo wuri ce wanda kamar mahaja ne na tallato abubuwan da kake da shi. Ana iya amfani da shi ta hanya da dama wanda za ka faɗakar da mutane kana iya amfani da shi ta hanya kuma don tallata kasuwancin ka. To lallai muna yi amfani da yanar gizo wurin sanya kayayyakin mu a wuraren.

Lallai ina iya duba lambar QR. Ita lambar QR wata lamba ce wanda take nan a jikin kayayyaki da sauran abubuwa da dama. Ita lamba ne wanda zaka duba daga kamfani ka san shin daga wanne, ina aka fito da wannan ko kuma wannan kaya eh lallai tana da inganci ga yanda ta fito kuma ga yadda aka sarrafa ta. To ita lambar QR lamba ce mai matuƙar mahimmanci a jikin kaya. Lallai ina iya duba lambar QR a kowane kaya.

Shin kuwa ko ina tafiya da sauri? To tafiya da sauri ya danganta a yanayin da ka tsince kanka. Kana iya tafiya da sauri a yinda kake nima kaje da sauri kuma kana iya tafiya a hankali in ba a garaje kake ba. To lallai ina iya tafiya da sauri kuma ina iya tafiya a hankali. Amma ina iya tafiya da sauri a yayinda ta kama. In ta kama akwai abin da nake so na yi sai in tafiya da sauri. Kuma akwai bani da wani abin da ke takura ni sai in yi tafiya ta a hankali.

Shin wai wane irin gidan abinci na fi so? To wato gaskiya ina son gidan abinci na zamani. Abin da ya sa nake son gidan abinci na zamani shine yanda ake tsabtace wurin abinci. Suna tsaftace wurin abinci da kuma yanda za a baka abinci ka ci. Sabon ko kuma zamani ya zo da yanzu gidan abinci sai ka gan shi a tsaftatacce ba kamar da ba. To ni gidan abincin da nake so ina son gidan abinci wato restaurants na zamani wanda aka aje masa kujeru masu kyau da kuma wurin zama ka samu fanka na aiki ko kuma ga AC na aiki. A baka ruwa ko lemun sanyi, a baka wasu abubuwa wanda suka inganta wanda zaka zauna ka ci abinci ka yi kallo haka nishaɗantar da kanka. Wannan wuraren abinci su nake so.